Na'am, ina musafaha da mutane. Musafaha wani nau'i ne na gaisuwa wanda mutane ke yi tsakaninsu. Za su miƙa ma juna hannu ta hanyan Allah Subhanahu wa Ta'ala kamar yadda yake cewa za a iya gafarta. Ana gafartawa wa ƴanda sukayi musafaha da hannunsu matuƙar ba su sake ba. Allah Subhanahu wa Ta'ala zai dinga kankare musu zunubai. Sannan musafaha a mu addininmu na Musulunci yana kasancewa ne tsakanin mace da mace da kuma tsakanin namiji da namiji. Musafaha tsakanin namiji da mace matuƙar ba muharraman juna bane, baya halatta. Sannan kuma akwai irin nau'in musafaha wadda take ba sai an bada hannu ba, kamar sallama daga nesa, kaman gaisuwa irin na al'ada, kamar abubuwan da ya zamto cewa suke da alaƙa da gaisuwa na yaruka daban-daban. Sannan za a iya amfani da musafaha a gurin wani bayani na daban wanda zai zamanto cewa misali, ahhhhh, tsakanin ɗalibai da malamansu, tsakanin iyaye da kuma ƴaƴan su, tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa da kuma sauransu.

Eh rubutuna na da kyau. Rubutu ana yin shi ne a wurare daban daban. Ya danganta da wurin da kake. A wuraren da ake yi rubutu mai kyau yana bayyana wasu, yana bayyanne halayen mutum, yana nuna yanda mutum yake da ɗabi'un sa. Rubutu ya.

Launin jaka ta da nake sa kuɗi baƙi ne. Ina saka kuɗi a cikin jaka baƙa ne sabida gudun a sace mun ko kuma gudun a kawo ma kuɗi na hari. Ana saka kuɗi a wurare daban daban. Ana sakawa a banki, ana sawa a jaka, ana sakawa a wurare daban daban da kala kala. Duka ana sakawa a wuri ne sabida a kare shi daga wani mummuna abu.

Eh ina sabunta shirye-shirye na na kwamfuta, saboda idan ka sabunta shirye-shiryen ka na kwamfuta, kwamfutanka zai zama sabuntacce. Idan ko da yaushe kwamfutanka yana riƙe da abubuwan da ba da suke ƙarshe ƙarshe. Idan kai idan kwamfutanka ya zamana, yana da abubuwan da ke ba sabuntacce ba, tsofaffin abubuwa, kwamfutanka zai zamana yana, yana aiki ba da kyau ba. Yanzu misali, in baku misali da wani abokina da abin da ya faru da shi. A ranan, ya daman yana da wasu abubuwa a cikin kwamfutanshi waɗanda sun daɗe sosai, sun daɗe gaskiya sosai a cikin kwamfutan nashi. To ranan ina ta mishi magana ya sabunta su ya maida su sababbi ya maida su sababbi sababbi, yace a'a, ai shi ba komai. A rana ɗaya kawai yana duba cikin kwamfutan nashi, kawai se-- sai ya, sai ya nema abubuwan ya rasa. Wannan shine abubuwan, abubuwan da ya kam, da ya sa na ce mashi ya sabunta su. Kun ga na farko a ko da ya wuce idan ka shiga kwamfutanka, idan ba ka sabunta su ba, za su zama, za su zama kwamfutanka yana aiki ba da kyau ba. Kaman abunda ake kira-- um abubuwan da ya sa ake sabunta kwamfuta kenan.

Na'am, muna da manufa na wata-wata. Kowane ɗan adam da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya halatta a duniya yana da manufa irin tashi. Ni manufata a kullum be wuce ya zanto cewa in tsara abubuwan da yake na daidai a rayuwata ba a kullum, kama abin da ya shafi ɓangare na ilimi da, da ɓangare na hutawa da kuma wani ɓangare na neman ilimin addinin musulunci da kuma addinin, ah, da kuma ilimin da ya zanto cewa sauran ilmoma na duniya. Sannan manufata waccen ke so in cimawa a nan gaba shine, um, duk wani yaro da zan haifa a nan gaba in haɗattatar da shi Alqur'ani, ya san haƙƙin ɗan adamtaka, sannan ya yi ƙoƙari ya zauna da duk wani makhluqi na duniya lafiya. Sabida wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake da alhaka da ɗaukakan bawa a nan duniya da kuma ranar tashin alqiyama. Hatta abubuwan da ya zamto cewa misali mu'amala ce, mazan Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya koya mana yanda zamuyi mu'amala da hatta da dabbobi. Akwai wata rana da ya zamto cewa wani yana zagin jakinsa don yayi totsu da shi, ya faɗa da shi, sai ya zanto da cewa aka hane shi da ya daina zagin wannan jakin sabida zagi yakan muzanta abu. Kuma in wannan abun da kake zagi naka ne, mallakinka ne, ka muzanta shi, at the end of the day zai zanto cewa wannan abin ya koma zuwa gare ka wannan effect ɗin da wannan abun zai samu zai koma zuwa gare ka. Idan zai zanto cewa ya fara wani misbehave wanda zai iya shafar rayuwarka. Misali kamar ɗa da uwa. Idan ɗa ya zanto cewa misali baya mu'amalar iyayensa ta hanyar da ya dace, to ba a buƙata uwata mai mummunan baki ko kuma wani abu mai kama da haka. Don idan wannan ɗan ya ɓaci, ALLAH alƙalla wannan bakin da ta mai zai ƙara dawowa zuwa gare ta ne. Akarshe kuma ta rasa yadda za ta yi da tarbiyyansa. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake da illa a cikin mu'amala da ɗan adam. Kamar yadda na fara bayani, akwai mu'amala tsakanin iyaye da ɗa, akwai mu'amala tsakanin ɗan adam da mutane, hatta mu'amala tsakanin dabba da kuma mutum. Ana so kowane ɓangare ka kyautata masa. Kamar yadda ya zamto cewa ƙissa ya inganta a ce littattafai, akwai wata mata wacce ta shiga Aljannah, wacce za ta shiga Aljannah sabida ta shayar da kare. A cikin wata rawayar ma an ce karuwa ce amma sabida kawai ta ga kare yana jin ƙishi, ta shayar da shi ruwa ta dalilin wannan Allah yayi mata alƙawarin shiga Aljannah. Sannan akwai kuma wata mata wacce za ta shiga wata ta dalilin mage sabida ta tsare mage ta hana ta fita da samu abinci. Wannan shi ya sa zai zamto cewa ALLAH Subhana wa Ta'ala ya azabtar da ita a ranar tashin alqiyama. So mun gake nan a ashe mu'amala mai kyau ga hatta wanda ba mutum ba yana da kyau kuma daidai ko rashin daidai zaka ga amfanin shi a nan duniya ko kuma a ranar tashin alqiyama. Wannan shi ne, um, wannan shi ne, um, fahimtata aka abin da ya shafi wannan, uh, wannan mawdu'i da aka bani.

App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni na farko a rayuwa ta, abin da na fara amfani da shi shine WhatsApp. Oh sorry, shi ne biyu go. An an ƙirƙiri biyu go ne a shekara ta alif dubu biyu da goma alif dubu biyu da goma aka ƙirƙiri abin da ake ce ma biyu go. Shi ne app na farko wanda na fara amfani da shi a gurin saƙonni. Sannan Facebook ya biyo baya, sannan WhatsApp ya biyo baya, sannan irin su Twitter, irin su WeChat, irin su Badoo. Duk wa'innan app ne da ake amfani da su wurin tura saƙo. Sannan kuma akwai abin da ake ce ma Instagram. Shi wannan yawanci ba wai saƙo ake turawa ba. Ana uploading wa'insu videos ne wanda zai zamanto cewa kawai a ganina ni, a nawa fahimtan ba a ɗaukansa matsayin wani abu mai amfani. Tunda kawai influencers ne suke amfani da shi gurin samun kuɗi ta hanyar followers nasu. Sannan, ra'ayina na biyu akan abin da ya shafi amfani da wa'innan hanyoyi na saƙonni, suna taimakawa gurin sauwaƙe abubuwa. Saboda a shekarun baya kafin a samu wa'innan app ɗin da ake amfani da su gurin tura saƙonni, idan wani abu ya faru da kai, mutuwa ko kuma haihuwa ko kuma aure, kafin zuwan wa'innan abubuwan ana yin kuɗin mota ne in daga nan zuwa Lagos ne sai ka yi kuɗin mota ka je Lagos tukuna za ka taya su isar da saƙo. Amma yanzu a cikin ɗan minti kaɗan za ka iya tura saƙo zuwa ga wanda ke ƙasar Sin wato China kenan a cikin seconds. Kuma ze yi receving wannan saƙon. Saɓanin shekarun baya da suka wuce dole sai ka yi kuɗin mota ko kuɗin jirgi ka je ka samu wanda kake so ka ba wannan saƙon. Ko kuma akwai wata na'ura a wancan lokaci da ake amfani da ita gurin tura saƙo, wanda za ka je post office ne ka rubuta letter ka ba da, se a ɗauki wannan saƙon naka a kai shi inda kake so wannan saƙon ya je. Ce ma duk wannan ah harka ce wacce ta kasance ta sadarwa a lokacin baya da ya wuce. Wannan shi ne fahimta na dangana da abin da ya shafi saƙonni.

Ƙwarai ma kuwa, ina sankaran littattafai, littattafai waɗanda suke da ma'ana da kuma littattafai na tarihin annabawa da kuma littattafai na tarihin rayuwa da kuma littattafai waɗanda suke koyar da darasi. Dukkuwa in nau'in littattafai ne waɗanda ni ina siya da kuɗina don in karanta su. Sannan kuma nakan nemo wasu daga cikin mutane su bani aron in suna da shi.